Wane irin miya kake fi so? Irin miyan da na fi so shine miyan da ake ce ma miyan ayoyo, wanda yarabawa suka fi so. Za a ga ba miya ne namu na Hausawa ba, amma kuma ina matuƙar son shi sabida yana da tsari a jiki kuma yana da amfani kai. Har masu ciki ma ana ba su sabida su sami sauƙin haihuwa.

Eh a teburin gwamna aiki yake. Teburin gwamna aiki, tebur ne na ofis na ma'aikata. Tanda bai da matsala, in ka je ba komai a ciki. Yanzu ma mun daur ruwan dispenser a kai. Ba masu amfani da shi sosai. To tebur ne kuma mai kyau. Bama ma aiki da shi, kowa kama gaban shi yake ya tafi yaje yayi aikinsa.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Wato ina tsara ayyukan da suka fi mahimmanci ne bisa mahimmancinsu. Ina rubuta su in ga ya su ke sannan in fara da wanda ya fi mahimmanci. Wanda ba su da mahimmanci kuma in ƙyale su wannan matsalar su.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Gaskiya akwai wani abu nake son canzawa wurin aiki sabida, sabida ya kamata, ah, a gyara wasu abubuwa gaskiya. Da tsarin biyan kuɗi da wasu abubuwa ma ya kamata. Ina zuwa ya kamata a ce an ɗan gyara sabida rayuwar mu mutane daidai.

Wane irin ice cream kake fi so? To ice cream dai gaskiya ni ba ma'abocin ice cream bane ban cika son shi ba gaskiya. Kamar suka je suna cremila cremila. To, wani sa'in chocolate chocolate. Haka nan ne ma nake biye musu amma dai gaskiya, ni babu abin da zanyi da shi. Ban zauna cikin mutane masu irin ƙaunar shi sosai.

Kina raba wurin da kake a yanar gizo? To bangane wannan tambayar naku ba raba abubuwan da nake a yanar gizo, kamar sharing a wifi. Eh gaskiya ban cika rarrabawa ba, saboda nima ai abin da na saya ba wani abu bane. Ba wani abu mai yawa bane, balle ka ce mun inzo in rarrabawa da mutane gaskiya.

Muryarka tanada ƙarfi ko a hankali, murya na da ƙarfi yakeyi ba wani a hankali murya ne na maza wanda dole ka gane namiji yana magana shine matsalar. Sannan murya a hankali ai muryar mata ne saboda su keda irin wannan. Muryar maza daban ne kuma shine abin alfahari.

Kanason cin abincin titi? Kam Alllah kiyaye, wane ni inci abincin titi. Zuwa nike in dafa abinci na in yi a wurin da nike so. Eh, amma in ci abincin titi sai kace wani ahhh da aka tsana. Ah ni bana wannan saboda nafi gane in dafa abinci na, na ci da kai na ya fi mun daidai.

Kanada manufa na wata-wata, to manufa na wata-wata yana da ƙyau amma magaskiya kwana biyu banida wani manufa sosai, sabida rayuwar ma gaba ɗaya abubuwan ma sai a hankali ina fatan dai Allah yasa in samu nutsuwa samun manufa da yawa, yana da manufa da yawa, makwana biyu gaskiya banda lokacin su ban ma su asa da babu kutukuta.